Wane launi bangongin ku suke? To bangon mu na gida gaskiya launin shi fari ne. Shi ne launin da ke falo na. Fari ne sosai.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina da amfani da sabulu na ruwa ne idan zan yi wanki.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Wa alaikum salam. Ina zuwa kasuwa ƙarfe tara na safe. Tana zuwa na kasuwa.

Wanne irin nama kake fi so? To gaskiya ne na fi son naman kaza, ko kaza, ko akuya. Duka nama ne da ne, na fi so saboda akwai daɗin ci amma ban cika son naman saniya ba.

Ya, jadawalin aikinku yake? To jadawalin aikinmu shi dai yanda ake raba shi da ma. Duk sai bayan sati uku ne za ka je ka yi aiki na awa arba'in da takwas. To shi wannan haka jadawalinmu yake.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Shi ai yanda nake magance matsaloli a aiki shine sai ka tsaya ka fahimci ma ita kanta matsalar ya take. Ka fahimce ta, ka fuskance ta kafin maka takare ai gyara ta ko baka ba.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ranar biyan albashi ai rana ce ta farin ciki, yanda ka san ranar sallah take farin ciki murna ko da yaushe.

Menene babban nasarar da kuka samu a kuka samu aiki? Eh mana, to babban nasarar da muka samu a aiki dai gaskiya ita ce ka ga cewa ka yayi aiki kowa yana farin ciki da jin daɗin yin aikinta.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh gaskiya muna samu saboda mu wurin aikin mu ƙa'ida duk bayan wata uku, sai an sake ba ku sabon horo. To don haka muna samun horo a aiki sosai.

Ya teburin ka a wurin aiki yake? To teburin mu a wurin aiki baza ka ganshi wai kace kace yanda kake tunani ba, amma dai bazaka ganshi tsabtsab ba saboda akwai kwamfuta, aƙwai takardu kuma.

Ina kake son ziyarta? Gaske ina son ziyartan kasar Saudiyya saboda mu a addinin shi wuri ne mai matuƙar mahimmanci a wurin kasar Saudiyya.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Gaskiya ƙasan gidanmu in aka ganshi kalan brown ne. Shine kalan ƙasan gidanmu kuma yana da kyau gaskiya. Muna shuka.

Kana yin aiki bayan lokaci? Ban dai gane ba kike nufi ba. Amma idan kana magana akan kamar makara ne, mutum ba zai fara aiki ba sai lokaci ya wuce gaskiya bana yi. Ina aikina lokacin da ya dace.

Menene abincin da kake fi so? Gaskiya nafi son shinkafa da mai da yaji da wake. Wannan shine abincin da ni na fi bukata.

Kana da sa hannu a sakonninku? Gaskiya a'a, inda ina kana magana wurin aikin mu ne, ba sa hannun akan wani sakanni da suke shigowa.

Kana kwana a ciki? Eh gaskiya ana kwana a ciki, a ciki saboda ba ka zo ka zauna a waje ka da sauri ka yi ta abubuwa ba.

Kana sanya tabarau kai? Ina sanya tabarau sosai. Ai yana mun kyau. Abu ne da nake yi matuƙar so yana burge ni. Ina zuwa ansa in sayi tabarau. Haka kawai nayi cefa nan shi.

Ya kake inganta aikinku? Eh, to shi inganta aiki dama ko da yaushe, lokaci bayan lokaci za ka dinga dubawa ka gani abin da ake buƙata a wurinku, kula aiwatar da shi ko ko.

Yaya kake magance koke-koke? To shi magance koke-koke ai abu ne mai sauƙi, saboda shi abun da za ka yi shine sai ka zauna ka ji ƙorafinsu, ka ga taya za a kawo maganin shi matsalar koke-koken.

Ya kake shaƙata lokacin hutu? Gaskiya lokacin hutu shaƙatawa na ni kawai, in ɗibi family ɗina mu tafi wui waje gidan abinci ko wani abu shine shaƙatawata.

Me kake shirin yi a ƙarshen, a ƙarshen mako? To gaskiya a ƙarshen mako ina shirin ta kai ziyara ne gidan marasa in asibiti in gaishe da marasa lafiya. Shine abin da nake shirin yi gaskiya.

Ka fi son zama a kujera ko a tabarma? A'a, na fi son zama a kujera saboda idan na zauna a tabarma ƙafa na yakan ɗan yi mun zafi ko ya ɗan mun ciwo, to na fi sha'awar zama a kujera.

Muna da fanka a rufin ɗaki? Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Fankan mu ma na zamani ne gaskiya. Za ka ga da abin madan niyar matsin nan da shi ake kunnata ba da abin kunnata ba.

Kana jin tsoron kwari? A'a bana jin tsoron kwari gaskiya. Kawai dai eh ina ƙanana kaman kunama haka masu ciro su ina jin tsoron su.

Nawa takalma kake da su? Kai ina da takalma da ɗan yawa gaskiya. Kaga ina da nasawa a bayi, ina da nasawa a cikin gida, sannan ina da masu rufi guda biyu, kaga in ka haɗa takalmana su kai guda biyar kenan.

Wace rana kake zuwa kasuwa? To ni gaskiya kullum maza ranan zuwa kasuwar mu ce saboda muna bin kasuwannin ƙauyen ita sana'a mu. Muna zuwa kasuwanni kala kala.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Eh to ina motsa jiki, sannan kuma ina ƙoƙari inci abinci mai kyau na ƙoshi sannan kuma ina shan ruwa sosai. Shi ne abin da nake yi don kiyaye lafiya.

Kana amfani da ajiyar yanar gizo? Eh ina amfani da ita. Ai tafi ko wanne daɗi saboda ita ka baka buƙatar ka sauke ta akan kwamfuta ko waya. Du sanda kake so kuma zaka iya hawa ka sauke abin ka.

Ya kake son zama? Ina son zama a kujera, sannan kuma inji gina baya na inmi ku ƙafafuwa na ƙasa, toh haka nake son zama. Wannan shine yanda ni nake son zama.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani dasu? Kafofin watsa labarai ina amfani da BBC da kuma Rediyo BBC na Hausa dinnan.

Wane launin idanunku suke? Mu 'yan Afirka launin idanunuwanmu za'ga akwai baƙi ne da kuma farin za a gan shi fari sekua baƙi.

Kuna tafiya da sauri? Eh, gaskiya ne ina tafiya da sauri sosai. Sauri indai ba ka da sauri ma ba za ka iya jera tafiya da ni ba. Ina tafiya da matuƙar sauri gaskiya warai.

Wane abincin gargajiya kake fi so? Ka yi abincin gargajiya, na fi son tuwo, tuwon masara, miyan kuɓewa ko miyan kuka. Duka su ne abincin gargajiyan da na fi so. Ina sha sosai.

Sau nawa kake share gida? To share gida sau ɗaya a kullum mana. Kullum in ka tashi da safe ka share to sai kuma gobe shine kawai. Ba wani shara ai tayi. Shara sosai na mata ne.

Nawa kuɗin lantarki a wata? To kuɗin lantarki a wata Mudai a unguwar mu naira dubu goma ne. Dubu goma shine kuɗin lantarkin da muke biya a wata a kuɗin Najeriya, kuɗin naira.

Ina kake ajiye makullan ku? Eh ina ajiye makullai na a kan teburi idan na shiga gida. Kullum nan nake zuwa na duba saboda in kana yawon cancanja wuri wata ran zaka iya mantawa. To don haka kullum anan nake ajiye makullai na gaskiya a kan tebur.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? 'Ya'yan itacen gaskiya nafi son ayaba da kuma abarba saboda sunfi kowanne daɗi. Yafi kowanne kuma yi mun dadin ci a bakin gaskiya. Suna 'yan launin itacen da nafi so.

Kuna yin wuta da itace? Eh muna yin wuta, yi wuta da itace. Sai dai yanzu ka san itacen shi ma ya yi tsada. Don haka ba ko dayaushe bane ake ma iya siyan shi. Ya yi tsada, wani lokacin gara ka saya iskar gas ka yi wuta da shi.

Sau nawa kake rubuta rahoto a wurin aiki? To mu rubuta rahoton mu sai in aiki ya tasu. In an fita operation to in ka dawo za ka rubuta rahoto shi ya ga abin da ya faru gaskiya.

Wane lokaci na shekara kake fisu? To dai a shekara na fi son lokacin damina, saboda lokacin ana ruwa ana iska sannan kuma lokacin muke zuwa gona muyi shuka muyi aiki.

Wane launi laɓunan ku suke? To mu laɓunanmu gaskiya baƙi ne, sai kuma na mata ta ga laɓunanta kalan mai haske dinnan dai shi ba ja ba shi launin shi kaman ja kaman ba ja ba shi haka yake.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki gaskiya a wuri mai muhimmanci wurin da na san ba za a dinga mun wasa da su ba, to lallai kam a haka nake a nan nake ajiye takardun aiki.

Mene yake saka ka yi dariya? To ina sa abin da ke sa ni nayi dariya na ga yara suna wasa, sai in ta jin farin cikin ina jin nishaɗi. Idan naga ƙananan yara ba to shine ke sa ni dariya sosai. Ina jin daɗi.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ba na amfani da mataimakin murya gaskiya. Dan ni har yanzu ma mataimakin muryan nan ina ji ana faɗa ne, ni ban san ya ake amfani da shi ba.

Kana taunawa goro? A'a, bana taunawa goro. Ai ni ko biki mu ka je in aka bani goro bana ci saboda ni goro yanda ka san magani ɗaci ma ni yake min ga ra shin dadi.

Kana sabunta shirye shiryen kwamfuta? Eh nakan sabunta shirye shiryen kwamfuta amma ba kodayaushe ba. Kuma shi ina sabuntawa ne idan na nu shaɗu ba wai kodayaushe ne nake yi haka. Baka gane?

Wane irin jaka kake kai? Eh to ni jakan da nake kai. Za a ganshi baƙin kala ne gaskiya. Baƙin kala shine jakan da nake kai gaskiya. Baƙin kala ne, shi nake abubuwan da nake da shi sosai.

Kana yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana. Ai kullum in ban yi barci da rana ba ma sai in ga kamar me ne. Ai na riga na saba barci da rana kullum. Ina barci da rana sosai.

Wane irin wasa kake fi so? Gaskiya na fi son wasan dambe ɗin na wanda ake yi na duka wanda zakaga ga maza su tube, wanda ake ce ma boxing ko wrestling. To wasa ne da na ke son shi sosai gaskiya.

Kana yin kiran bidiyo? Kawai ina yin kiran bidiyo sosai. Ina kir yin kiran bidiyo ne da matata gaskiya. Na saba ina yin kiran bidiyo sosai, ina jin daɗi.

Kana sanya agogo a hannu? Eh ina sanya agogo a hannu, musamman ma agogon yanzu da akeyi smart ɗin nan ka gane tau irin shine agogon da na fi so. Ina sanya shi a hannu sosai.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Kai gaskiya ban isa ince ga yawan sa'o'in da nake kallon wayata ba. Na san dai na kan kalli wayata sosai kusan ko da yaushe. In har hadawa za'ayi ai yafi na sa'a biyar.

Kana iya amfani da kwamfuta? Aaa abin da na karanta a jami'a kenan Injiniyan kwamfuta. Ka ko ga ai, ina yin amfani da kwamfuta, kwamfuta sosai gaskiya. Ni abin da na karanta yake.

Menene abin da kake tauna tunawa daga yaro? Eh, abin da nake tunawa daga yaro gaskiya da muka tafi rafi koyan kurme iyo kenan a cikin ruwa to shine abin da na fi tunawa ina yaro gaskiya.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? To a aiki ina bayar da ra'ayi ne idan an tambaye ni. Idan ba a tambaye ni ba bana bayar da ra'ayi. Idan kuma an tambaye ni ina bayar da ra'ayina. Shine kawai tsari na a wurin aiki.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Eh, kalmar sirri fa kalma ce da dole ka kiyaye ta sosai. Ba zaiyu mutum ya baka sirri kaje ka yi ta wasa da sirrin shi ka yaɗa ba. Ah, kalmar sirri kalma ce da zaka kiyaye ta sosai.

Kana sanya safa kullum? Eh gaskiya kwarai ina sanya safa kullum. Saboda shi ai dole ka kiyaye, musamman lokacin sanyi ana sanyi to in ba ka sanya safa za ka kwanta kai ta jin sanyi a ƙafanka.

Ya kake yanke shawara a aiki? To ina yanke shawara ne idan na tsaya na yi tunani, sai na ga ya illar abun yake, ya kuma amfanin shi yake. Idan amfaninsa ya fi illar, sai na yanke, sai na aiwatar. Idan kuma illar ya fi amfanin, sai na haƙura.

Kana iya dauri kullun? Eh sosai ma kuwa. To mai zai hana, ai dole ka saba. Ina iya daure kullum sosai mako, saboda ai ba wani abu bane. Tin ka riga ka saba da abu ai ka saba da shi?

Wane aikin gida kake yi kullum? To kullum idan na tashi mana ina yin wanke wanke kuma ina shara. To wannan sune aikin gida da nake yinsu kullum kullum kwanan duniya wanke wanke da shara.

Wace rana ce mafi kyau a mako? To ni dai a wurina ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a mako. Saboda ita ce ranar da za ka ga Salamu alaikum. Eh, ana sallame ka jiya. Ita ce ra-- ita ce ranar da za ka ga kowa ya ci kwalliya ya tafi masallaci.

Kana fikicin tufafi? Eh sosai ma kuwa kamar yanda ai wannan tambayar na sha ganinta kuma na sha amsa. Ina fikicin tufafi kwarai da gaske ina shi. Fikicin tufafi sosan gaske.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? To mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka san inda za ka dinga samo kayan sannan kuma ka san inda za ka dinga sayar da kaya. Waɗannan suna abubuwa mafi muhimmanci a kasuwanci gaskiya.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? To ina duba saƙonni a aiki gaskiya sau da dama. Saboda in dai waya na ta yi kara sai na ɗaga na duba ta gaskiya. Wannan shi ne kawai yanayin da nake duba saƙonni a aiki.

Kana amfani da SauroNet? Ina amfani da SauroNet, na saba ma sosai kuwa. Ai SauroNet yana da matuƙar amfani.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To shine ina zuwa kasuwa da safe. Saboda in ka tafi kasuwa da safe anfi samun kaya masu kyau.

Ya kake jagorantar mutane? To jagora, haka ka jagorantar mutane za kaduba ka sausaƙa, tausaya ma na ƙasa sannan kuma ka girmama na sama. Sune haka ake jagorantar mutane.

Kana kunna sanarwar apps? Eh ina kunna sanar apps sabo da idan akwai wani abu sabo ya sanar da kai ka fuskanci abun da zakayi ina kunna sanarwar apps sosai.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Eh to ina amfani da tsintsiyar zabori ne ka gane ta sannan kuma ina iya amfani da tsintsiyar bature ɗin ƴar kamfanin wacce ake riƙeta a tsayen nan. Ita ma duka ina amfani da su.

Wane gidan abinci kake fi so? Kai, akwai wani gidan abinci ana cema Usmaniya abincin su yana da arha kuma yana da daɗi. To, shine gidan abincin da nake fi so. Zaka cika ƙoshi kuma da sauƙin kuɗi.

Kana rubuta kashe kuɗinka, kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubutawa saboda kasancewa ga yanda kuɗinka ya tafi. Ina rubuta kashe kuɗin aiki gaskiya ƙwarai saboda in san ya aka yi.

Kana yin addu'a kullum kwarai mako ana yin addu'a kullum, kullum ɗin masu biyar ma kuwa inaa faɗa ma shine lokacin da nake addu'a kullum kullum. Hana, ai addu'a ita ce mutum.

Yaya unguwarku take? Eh to unguwarmu mutane ne masu ƙaramin ƙarfi da masu kuma haɗan hali. To shine a unguwarmu. Sune yanayin unguwar namu, sannan kuma muna da yara da yawa.

Kana kulle ƙofa kullum, eh ina kulle ƙofa idan zan kwanta. Kai wa ke fa yayi wuta ina kulle ƙofa sosai? Wa ke ma yayi wuta sosai?

Kana zuwa r-r-kudin siyawa kawai shi ne, kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya. Ee, gaskiya ne ina zuwa da wuri saboda bana son a jira ni gaskiya. To nagode, bana son a jira ni ba kuma bana son na jira gaskiya.

Kana zuwa aiki lokaci daidai kwarai ma kuwa ina zuwa aiki lokaci daidai. Ai lokacin shine mutum, dun mutumin da baya kiyaye lokaci ai sai a hankali. To don haka gaskiya ina zuwa aiki lokacin da ya kamata. Malam mu aiki mu ba a tolerating latti.

Kana ajiye kwafin bayanen ku ƙwarai ma kuwa ina ajiye kwafin bayanai saboda in ba ka ajiye kwafin bayanai wata rana za ka kwan ciki. Ai duk abunda za ka yi to ka tabbatar ka ajiye kwafi saboda wata ran za ka sha mamaki zai ma amfani.

Ya dangantakarku da makwabta take? Gaskiya dangantakar mu da makwabta dangantaka ce mai kyau saboda ai duk abin da za ka yi da makwabta to ka yi ta daidai. To akwai fahimta da kuma ƙaunar juna tsakanin mu da makwabta akwai fahimta.

Sau nawa kake share daƙin ka? Ni share ɗaki na faɗa so ɗaya nake share shi. Kullum na tashi da safe nake share shi kenan kawai zan cigaba da harkokina. So ɗaya nake share ɗaki gaskiya.

Tana fi kuzari da safe ko da yamma? A ni na fi kuzari da safe. Da safe ina tashi zanji ni da ƙarfi da kuzari da komai amma yamma na yi zanji ni nayi laushi. Haka na ke.

Kana riƙe lema lokacin ruwa, ƙwarai ma kuwa ina riƙe lema lokacin ruwa sosai saboda ai shi inda lemor zaka futo ko ana ruwa za ka iya wasu abubuwan kuma shi ruwa ba sanar da kai zai yi cewa zai zo duk ƙarfe ƙaza ba.

Kana miƙa jiki da safe? Eh, ina miƙe jiki da safe kuma hakan yana taimakawa wurin lafiyata sosai. Miƙa jiki da safe abu ne da yake da muhimmanci, yake da jin daɗi sosai ma ko in kai zaka ji daɗi a jikinka.

Kana sa turare kullum? Eh ƙwarai ina sa turare kullum. Saboda turare shi abu ne mai daɗi, yana da daɗin za ka ji daɗin ƙanshi, za ka ji daɗin jikinka kuma aka runga jin daɗi idan ka fesa shi to. Don haka ina sa turare kullum.

Nawa ruwa kake sha kullum? Ina shan ruwa a ƙalla ze iyakai lita kamar uku ko huɗu a kullum. Gaskiya danni ina shan ruwa sosai sosai ka ganni nan. Ruwa abune mai dadi a wurina, mai mahimmanci.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? To sasanta rikici ai shi, zaka zauna da duka bangarorin ne masu rikicin. In ka zauna da su sai ka ji ina ne rikicin ya taso, ina ya fara to haka nake sasanta.

Sau nawa kake goga haƙora? To ni ina goga haƙora sau biyu ne a rana. In goga shi da safe, in goga shi da yamma. So hakan zai sa yana taimakamun wurin haƙora na inji su lafiya fens.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh toh gaskiya bana tara tsabar kuɗi, saboda ba amfanin ma tara tsabar kuɗi. Ko me za ka kayi kawai ka yi shi amma tsabar kuɗi na fi son inji kuɗi a asusun banki.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? A'a shan 'ya'yan itace kuwa? To, ni waye ma zai ce baya shan ruwan 'ya'yan ruwan 'ya'yan itace. Ai shi 'ya'yan ruwan 'ya'yan itace an an sauƙaƙe maka wahala ne.

Kana san ɗakin ka yayi haske? Kwarai ma kuwa. Ina son ɗaki na yayi haske sosai. Don haka shi ina ɗaki na akwai fitilu fa kala kala da yawa a ɗaki na sosai saboda ina son haske. Ba, ba wanda ke son duhu.

Wane irin yanayi kake fesawa? To ina bukatan yanayi, na fi son yanayi, yanayi da za a ga shi ba sanyi ba, shi ba zafi ba, yanayi wanda yake tsaka-tsaki. Shine yanda ni na fi so a wurin harkokina.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh toh gaskiya bana iya jefa dutse nesa. Saboda ni rabonda ince nayi jifa ma na manta balan ta na kuma in jefa shi nesa.

Lafiya lau. Kana zama kan gwiwa? Eh nakan zauna kan gwiwa amma ba sosai ba. Idan na zauna kan gwiwa ina daɗewa to zan ji gwiwoyina yana ciwo. To dan haka ina zama kan gwiwa amma ba sosai yanda kake tunani. Ba na dade yanda kafi ke tunani.

Kana biyan kuɗi ta waya? Ƙwarai ma kuwa ina biyan kuɗi ta waya sosai saboda a biyan kuɗi ta waya yanzu yafi sauƙi, da kace komai sai ka tashi ka je ka yi da kanka. An sauƙaƙe yi abubuwa gaskiya.

Kana shan madara? Eh ina shan madara sosai. Shan madara abu ne a wurina mai kyau saboda madara tana da daɗi a baki tana kuma taimakawa. To don haka ina shan madara ƙwarai da gaske ina shan madara sosai.

Kana ci da cokali a hannu? Eh, ni cin abinci na fi jin daɗin cin abinci da cokali a hannu. Bana ma son cin abinci da hannu kai tsaye saboda ban iya ba ban saba ba. Yana da wahalarwa gaskiya.

Kuna da manufa na wata-wata, eh sosai ma kuwa. Manufa na wata-wata ai abu ne da yake da kyau saboda za a komai kanayin shi bisa tsari, bisa jin daɗi da sauransu. To sai Allah ya kaimu nagode, yauwa.

Wane irin cream kake fiso? To cream na fisan ne, na shafawa wanda zaka ganshi bai kala kuma ba fari ba. Shine cream ɗin da dai nafi so.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi. Saboda ai mu gidan mu ma sana'ar muce teloli ne mu. Mu masu maɗinka ne, gidan maɗinka. Ina ɗinka tufafi sosai. Mi za a baka?

Kana iya bada barkwanci, lallai kam ina iya bada barkwanci ƙwarai da gaske. Kace shi na dubu ɗaya da ɗari takwas ɗin kwari ya ɗan kama shi ne amma ba sosai ba. Gaskiya ana iya bada barkwanci sosan gaskiya saboda ai na saba.

Ya kake kula da gashin ku? Eh to ina kula da gashi saboda akwai mai da nake shafa ma gashi bayan mai da nake shafa ma gashi akwai kuma a ina taje shi kullum sau biyu kullum ina taje shi sau biyu a rana.

Yaya kake tafa? A to shi tafa ay abu ne, kawai hannu biyu za ka hada kadinga bubbuga wa. Eh ina ciki, na yi luf ina gaya ma, ina tafa sosai sosai kwarai da gaske.

Wani irin kyauta kake son bayarwa? To gaskiya ina son bayar da kyautan, ahhh fure sannan kuma ina son bayar da kyautan turare, sunai kyautan da na fi son bayarwa.

Kuna amfani da ruwan rijiya sosai. A gidanmu akwai rijiya, ina amfani da ruwan rijiya sosan gaske, da shi muke wanke wanke, da shi muke wanka, da shi muke da yin wasu abubuwan gaskiya.

Sau nawa kake tsarkake gidan ku? To tsarkakake gida gaskiya mukan yi shi kaman sau ɗaya a wata za a zo a yi feshi, a yi duk abubuwan da ya kamata. To haka shine abin da muke amfani da shi wajen tsarkake gida.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Eh to ina ƙidaya kayayyaki sau biyu zuwa uku saboda in tabbatar idan na ƙidaya na farko sai in sake ƙidawa saboda in tabbatar kada na sami kuskure ko wani abu makamacin haka.

Kana jurewa barkono mai yaji? A'a, ba na jurewa barkono me yaji, saboda barkonon me yaji ai, ai sai inji kaman za a ɗauki rayuwata.

Kana da dabbar gida? Kwarai kuwa ina dabbar gida, ina da kare, ina jin daɗin kuma karan nan saboda yana taimaka mun wurin gadi da sauransu.

Ya kake zubar da shara? To ina da kwandon zuba shara na cikin gida da kuma na wajen gida. Shi na cikin gida ƙanana in kuma idan fara taruwa sai in kai shi na waje. To shi kuma duk sati ana zuwa a yi.

Kana fi son tufafin auduga ko na siliki. Gaskiya ni na fi son tufafin siliki saboda ya fi daɗin sawa kuma za ka ga baya nauyi a jiki. Yana da sauƙin sha'ani.

Ka fi son fanka ko AC a'a? Na fi son AC. Yaza ayi ace mutum yanzu a ce ya fi son fanka. AC ya fi daɗin aiki, ya fi daɗin sha'ani gaskiya ne. Na fi son shi AC kawadai dai malam AC akwai shan wuta ne.

Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu ne idan na zo zan yi wasu abubuwa. Na fi izinin hutu, na fi buƙatan shi a ƙarƙen shekara kuma shine lokacin.

Yaya sa hannu na ku yake? Gaskiya sa hannu na bai da kyau. Ni tun ina ƙarami ban wani iya sa hannu ba. Zaka gan shi bai da kyau sosai gaskiya. Kawai dai ina dai yi ne, yanda zan iya yi.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? To kayan aikin da muke amfani da su akwai riguna, akwai motar horo, ruwan kashe gobara. Su ne dai kayan aikin da muke amfani da su yadda kullum.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? To tsakankanin da rana, daga ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu. To lokaci ne na hutu a wurin aiki shine lokacin da nake amfani da shi nake hutawa.